Eh tabbas ina bin ƙa'idojin aikin da nake yi a inda nake aiki. Daga cikin ƙa'idojin da nake bi shine fita wurin aiki da wuri, sa hannu a takaddan ɗaukan wa'inda suka zo wajen aiki da kuma fara aikina da kuma sanin me ya kawo ni.

Ita ce lau lawa ita ce jakar da nake kai, ma'ana lau lawa keken hawa ke nan wanda idan na tashi daga nan zan hau, bata inda nake sana'a na ko inda nake aiki domin gudanar da ayyukana na yau da gobe cikin limana da kwanciyar hankali da kuma samun sauƙin kuɗin man fetur.

Yanda nake ajiye takardun aiki, ina sama musu fayil ne, irin takarda wanda yake da murfi wanda ake kira shi da fayil da turanci. Shi nake samu nake sa su a ciki sai na samu ma'adannai mai kyau na ajiye su domin biyan buƙatan gaba da kuma in an zo bincike inda za a sami su cikin sauƙi.

Ina share ɗakina aƙalla kullum sau uku. Sannan sai nai mofin da safe da rana da daddare. Ina yin wannan shara ne domin tsabtace ɗakina da tsabtace muhalli saboda kar na kamu da mura da sarancuttuka wanda ƙananan ƙwayoyin halitta wanda ba na iya gani. Shiyasa nake yin shara sau uku a rana.

Na fi son tufafin auduga akan na siliki. Dalili a nan shine tufafin auduga yana kare ni daga sanyi, wanda yanzu a lokacin sanyi muke. Kuma tufafin, tufafin auduga yafi kwari, yafi daddewa kuma yafi inganci yadda in ka goge shi kila saka zaka gan shi a mike. Ya kwanta a jinkai yadda ya dace kuma lokacin zafi bazai takura maka ba, shi yasa nafi son tufafin auduga.

Ba na cin tafarnuwa sai lokacin sanyi kamar lokacin da muke ciki yanzu ina cin tafarnuwa. Amma lokacin da ba lokacin sanyi ba na ci saboda wasu daga cikin mutanen mu wanda muke mu'amala da su na yau da gobe muke zama tare da su ba su san warin tafarnuwa wasu yana cutar da su. Ina ci ne saboda yana yin maganin sanyi.

Gaskiya, abin da nake jin tsoro shine ina tsoron fadawa cikin musiba ko fadawa cikin tashin hankali ko fadawa cikin tsananin rashin, ma'ana rashin abin da zan ci ko talauci da ta sa in kasa cin abinci ko in kasa taimakon iyaye na. Wannan shine abunda na fi jin tsoro kuma nake jin tsoro, kuma nake jin tsoro sannan kuma abu na ƙarshe shi ina tsoron tashin hankali da wani ko taɓa kayan wani.

Yanda nake kare kaina daga sauro shine ina shiga cikin shinge ne na sauro. Wannan shinge na sauro shi ke kare ni daga cizon sauro. Wani lokacin kuma nakan kunna magani, maganin sauro na saka a cikin ɗaki sai na buga na ba ɗakin minti talatin sai in dawo. Lokacin saurayen sun mutu.

Ina inganta aikin mu ne ta yadda duk abin da shugaba na na wajen aiki ya tsara mun ina gudanar da shi akan haka da kuma samun sabon fasaha wanda shi shugaba bai ɗaura ni a kai ba. Hakan yakan sa aikin mu ya tafi yadda ya kamata kuma ya ƙara inganci.

Abin da nake ci a wajen aiki shine ina siyan wara, sai na siya biredi, sai na siya lemu na kwalba sai na sha. Dalilina na yi haka shine ina duba abin da nake samu a wajen aiki ne wanda ba shi da yawa, wanda in nace zan dinga cin abinci a wurin cin da abinci to ba zai ishe ni in gwana da harkar na yau da gobe.

Kayan cicici da na fi so daga ciki akwai lemu, akwai gwaiba, akwai gwanda, akwai kankana sai inabi. Waɗannan su ne abubuwan da na fi so.

Ina amfani da yanar gizo babu adadi gaskiya saboda ina amfani da shi wajen yin karatu, wajen inganta bincike na, sannan kuma ina amfani da yanar gizo wajen ƙara ilimi. Ina amfani da yanar gizo wajen in duba Facebook dina da abubuwan da sauran labarai.

Yadda teburin mu a wajen aiki yake, teburin na da girma, kujeru guda, ko wani teburi yana da kujera guda ɗaya, da ni da nake kan teburi a matsayina na sakatare, sai kuma ciki akwai maigida nashi ma teburin shi yana da kujera guda ɗaya da wurin aje littattafai.

Eh gaskiya ina kuka lokacin da na je yankan albasa, saboda albasa akwai yaji musamman albasar rani. Amma albasar damina ba ta da wannan ita wannan matsalar. Albasar rani ta fi. Masana kimiyya na masana ilimi na cewa wannan yajin taki tana gyara ido.

Eh ina zama kan guiwa na musamman idan ina sallah ko ina karatun kur'ani ko ina son yi wani abu na kan tankwashe ƙafa na in zauna a kan guiwa na. Gaskiya na kan yi haka amma ba ko da yaushe ba. Ya danganta da lokacin da nake buƙatan yin abubuwan nan da na ambata lokacin nake.

A duk lokacin da na kamu da mura gaskiya abin da na fi yi shine in samu akwai ganyen da nake samu wanda aiki nashi da lemongrass sai in samu lemun tsami sai na tafasa sai na sha. Sannan wani lokacin na kan samu citta in dafa ta in tafasa ta na sha. Wani lokacin kuma ina shan maganin mura irin su Procold da sauran su.

Gaskiya bana rabuwa da wurin da nake a yanar gizo saboda ina da network sosai Hakan yasa bana yin haka. Bana rabuwa da wurin da nake a yanar gizo bana yi gaskiya. Na fi dogaro da intsaya a in da nake in yi abin da ya kamata bana raba.

Gaskiya na fi son zama a birni saboda abubuwan morewar rayuwa, ire-iren su a wutan lantarki, samun daman hawa yanar gizo da kuma neman abin buƙatuwa na yau da gobe. Dalili ne sa na fi son zama a birni kan ƙauye amma ina zuwa ƙauye saboda noma, ina noman albasa.

Eh gaskiya wurin aikin mu yana da nisa wajen tafiya, saboda daga nan kana bukatan ka yi tafiya har kilomita biyar kafin ka kai wurinda ni ke aiki. Ko wurin aikin mu ya ƙunshi jinsin mace da jinsi namiji. Wurin aikin mu ya ƙunshi babba da kuma madaidaici wanda yake matashi.

Gaskiya na fi son in zauna a kan in tsaya, in tsayawa. Tsayuwa kaɗai nakan yi shi ne a sanda nake bukata. Misali ina son in gudanar da wani abu a tsaye amma duk abun da ba a tsaye zan yi shi ba gaskiya na fi son na zauna saboda bana son tara wa kaina gajiya. Indai ba wai zan yi tafiya ba ne ko wani abu wanda dole da ma tafiya ba zai yi ba ba atsaye.